To, ni dai na fi son fanka saboda ita fanka iska take bayarwa sai kuma AC sanyi. Sannan kuma ita bata da wata illa. Babu illar da za ta yi wa jikin ɗan adam. Idan fanka ce za ka kunna ta, a kwana kana shan fanka da ka yini. Dan wata fankan ma ba a kashe ta in dai da wuta, to da ita tana yi. In an kashe ta, to sai dai in sanyi ne amma ba haka ba. Koyaushe tana yin fanka. Ful, ful, ful, ful, ful, ful. Sai ka dinga yi. To gaskiya ni na fi son fanka saboda idan fanka nake ciki bana damuwa da se na na shiga wata AC. Ta sanyi ne da ita kuma tana da side effect ɗin tana damun mutum kamar ya dinga ciwon ƙashi haka. Amma idan fanka ce, ita bata da wannan matsalar. Kawai dai za ka dinga shan iskan ka ne. Duka lokacin da kake zaune a ciki kana shan iska. Musamman in irin lokacin zafin nan. Mai makonka fita waje da ƙwashi da waye, to sai ka yi amfani da ita. Ƙaman fanka anan waje a cikin gida. Sannan tana da advantage kala kala tun da akwai ƙananu da ake na hannu wanda za a iya riƙewa. In aka riƙe ana fifita fiska haka ko kuma wajen jiki haka. Gaskiya fanka tana da advantage. Na fi son ta saboda ko da fita zan yi, zan iya riƙe ta a hannu ko in sa ta a jaka. Ƙaramin inna ji zafi ya ishe ni a inda na je sai na ɗauko, sai na dinga firfitawa, sai na kunna ta in dai na yi mata caji to sai in ta shan iska. Dan haka na fi son fanka akan, akan ita wannan. Akan, akan AC saboda ba ta da tsada, tana da sauƙi sosai. Kuma ba ka da banba. Za ka yi ta amfani da ita. Idan kuma fita za ka yi a sa ta a jaka. Na kai ta amfani da ita a cikin jaka. Ta fi sauƙi da sauƙin kuɗi da kuma sauƙin amfani. Tun da ana samun ƙananu ba kamar AC ba da dole sai mai kuɗi haka ne. Manyan kuɗi shine zai iya siyan ta ba. Gaskiya ni na fi son fanka akan AC. Na fi amfani da ita. Nan da nan sai na, sai na kunna ta na sha iska. Idan kuma fita ce sai na ɗauke ta. Ita bata gajiya. In za ta iya kwana tana aiki kuma idan an ɗauke wuta aka dawo da wuta sai ta ci gaba da aiki bata da matsala gaskiya. Na fi son fanka akan AC ne sosai. Fanka za ta, zan iya sa ta a jaka in fita. Idan yan ƙarama hakan aka mata caji to sai ka sa ta a jaka a fita da ita ka je ka dawo. In dai ka je wuri me zafi haka cikin taro to sai ayi ammafini da ita. Fita da ita waje in kukkunna in dinga shan iska. Amma AC ba yadda za a yi haka da ita. Ita dole sai dai a girke ta a gida ko a cikin mota. Dan hakan ne nafi son fanka akan Ac na fi son fanka akan AC.

Lokacin hutu ni na fi amfani da na zauna a gida in huta. Ba kasafai nake yi irin yawo ɗinnan ba. Har da tsari da ake sai in zauna a gida in huta. Hankali a kwance, ba, ba sai na yi yawo ba. Ni kawai dai in na zauna a gida in kwanta, in bacci da safe. Tashi, da rana ma in na gama aiki na in kwanta in barci. In tashi in yi kallon fim ɗina, in ɗebo wayata in dudduba. In zauna in tashi da safe zuwa dare sai in tashi in kwanta in bacci. In na tashi da safe nai sallar asuba na kuma komawa. Sai in tashi sai irin ƙarfe goma ɗin nan ko sha ɗaya in je in ɗaura break. To ni wannan hutun ya fi mun dadi gaskiya. Sai in ji ni a free, zuciya ta ta sake ya mun sosai haka nake son in ji ni ina hutawa, in kwanta, in tashi. Kullun in kwanta in tashi. In dan yi aikace-aikace na in zauna in huta. Ma wannan fita ba ta dameni, ba na wani damuwa da wata shaƙatawa. Indai zan kwanta in huta in barci. Iyakaci na in zauna in kallon films a TV ko a waya. Haka irin Indian films in nan, na fassara. To shi kenan. In ma zan fita to, kawai dai nakan ɗan je gidan ƴan'uwa ne haka ko in je gidan mu in huta. Inyi ko in yini. Har in yini, in mun ɗan yi hira. To ni wannan tayi, na ji daɗin, ji daɗinsa. To sai idan ta kama in shiga kamar M-Delite in yo yan siye-siye, in siyo kayayyakin amfani. To shi ma ina jin daɗin yin haka. Indai ina da kuɗi nakan shiga in je in siyo. To shi kenan fa ni. Wannan shine hutun nawa, ban damu da sai na yi wani yawo ba. Tun da wasu su kan fita kamar ƙasashen waje to ni kuma in na zauna a gida ma ya wadatar mun. Sai dai kawai in kwanta in bacci in tashi in huta. Inyi yar kallo na. Inyi ɗan girke-girke na da nake so in ci. Ina cin abinci ina kallo ko a waya ko a TV. Idan na gama in kwanta in bacci. In yi aikin gida in kwanta in barci. Haba to ni na gama hutu in nai haka. Ban damu da sai na yi yawo ba. Hutun a cikin gida ya fi mun dadi. Ba tare da na yi yawo ba zan zauna a gida in yi dukkan abubuwan da zanyi. Wutar da zanyi. Haka tafi sau biyu ba. To sai wani lokaci ne. Wani kuma to zan ɗan yi yar ziyara guda ɗaya haka. Rana ɗaya to sai in fita. To shi ke nan sai in zo in ƙarasa hutuna a gida. To in nai haka shi kenan ni ya fi mun dadi. Ban damu da yawo in ta gantali ba. Ina san in zauna a gida in huta sosai. Ni ma abociyar son zaman gida ce don haka dai wata shaƙatawa ta ta fiɗa in yi kwanta a gida. Inyi kallo na, in huta. Ni shaƙatawa ta ta zaman gida ce. Ba dai.

Eh ina tafiya kasuwanci. Misali kasuwa, to ɗauko ki jefeta kasuwa haka wacce ba nesa ba kamar ta kusa-kusa haka. Ɓace ɗa taru kaya kayayyaki inda kayan ya wucewa wala ɗora su a status na WhatsApp ko a Facebook ko a Instagram. Inda ta ɗadora su to sai in je in samu. Yawanci ma se ance ana su wayanda aka nuna ana su nake zuwa siyo sai in kawo wa inda suke su ɗin don ɗora ɗan ƴar riba ta ko ba yawa. To se in samu alheri mai yawa a ciki to haka nake yi tafiya kasuwanci. Sannan akwai kasuwanci wanda ike ta waya ne nafi yinsa. Wanda dan danan sai a siya a shiga kasuwar a sayar da su ko kuma a siya ari. An samu ƴar riba amma na kan ɗan yi harkokin kasuwanci kala-kala. Wata tafiya me nisa akan kasuwancin shine to ban na yi. Amma wacce bame nisa bace haka inda ba wani tazara ne sosai ba to na kan yi ta in je in sissiyo se kuma in zo wa'inda suke buƙata a siya musu kaya suna kayayyaki kala-kala komai ko. Komai muna sayar da shi. Ina dorawa akan status wa'inda suke so sai suyi magana. To sai kaga an samu an siyo musu amma an haɗu da da shigan su wanda idan an tashi sai a siyar da su ga wa'inda suke buƙata. To sai su siyo. Muna yin kasuwanci dai dai misali. Abubuwa kala-kala muna kasuwancin sana'a su da mukan saro kaya daga wasu garuruwan ko ƙasashe. Mu shigo da su ku ɗadɗora abun da ba shi da yawa sai su tafi dan danan. Ba kamar yanda wasu in suka kawo suke ɗora kuɗaɗe ba masu yawa akai ba. Abubuwa dayawa ba muke sawa ba kuɗi ɗan ribar ba yawa. To se suga dandanan sun wuce sun tafi. Yawanci dama harkar kasuwanci haka yake yana buƙatar tari da customers da kuma inda mutum zai saro kaya da inda zai siya. To shine. Yawanci a haka yake ko alhamdulillah ba a samu alheri a ciki sosai wanda ko dai ba yawa za ku ga an ɗan samu wani abu ko ba yawa alhamdulillah. Yafi ace ana zaune haka. Kuɗaɗe za su dinga shigo wa mutum. Ƴar riba ko a samu misali ta dubu biyu ce a rana to ai ba laifj. Wata ran za a sami mai yawa. Muna kaya.